Eh lalle ya danganci yanayin nauyin dutsen. Idan dutse ƙarami ne kuma siriri ne kuma ya kasance yana da fadi ɗan kaɗan yadda zai iya nisa a saman iska. To lalle idan na dage da ƙarfi na musamman ta hannun dama, zan iya jefa dutsen nan kuma zai iya tafiya mai nisa. Amma idan ya kasance dutsen mulmulalle ne kuma yana da ɗan girma, to akwai yiwuwar gudun da zai yi a saman iska ba zai kai irin wancan ɗan lefe lefen ba. To shi kuma lalle nisansa ko da na dage na jefa ba zai kai irin nisan da waccen ɗan siriri lefe lefen zai yi ba. Sannan kuma idan da hannun hagu ne, gaskiya ba zan iya jefa dutse yayi nisa sosai ba. Saboda hannun haguna ba shi da ƙarfi sosai kamar yadda hannun damana yake da ƙarfi. To amma dai duk da haka, shi ma hannun hagun zan ɗan iya ƙoƙari in jefa dutse amma ba zai yi nisa sosai ba. Amma idan hannun dama ne, shi kam idan na dage sosai zan iya jefa dutsen nan kuma ya yi tafiya sosai a sararin samaniya kafin ya faɗo ƙasa.

Gaskiya yanayin koyon fasaha sabo a waje na yana da matuƙar amfani sosai. Saboda ni mutum ne mai yawan amfani da manhaja ta Artificial Intelligence wato AI. Ina amfani da application na AI sosai wajen koyon fasaha sabbi wanda suke fitowa. AI yana matukar taimaka mini wajen koyar da ni da fahimtar da ni yadda sabbin fasaha suke da kuma yadda ake amfani da su. Dan haka wani sa'in ma na kan tambayi AI shin akwai wasu sababbin fasaha ne da suka bullo wanda ban sani ba? To idan akwai su zai iya fito mini da su kuma ya yi mini bayanin kowanne dalla dalla yadda zan fahimta. To idan ina da ra'ayi akan ɗaya daga ciki ko kuma dukkansu, zan iya neman AI ya ƙara mini cikakken bayani akai kai har ma in fara tambayan AI ya fara koya mini wannan fasahan. To a hankali a hankali ina bin AI ɗin yana koya mini sai ka ga na yi nisa a koyon wannan fasahar ba tare da yi wa kowa magana ba. To lalle lalle koyon fasaha sabo a wajena abu ne mai muhimmanci sosai. Musamman ma yanzu da yake akwai abubuwa wanda suke kawo sauƙi a cikin koyon duk abun da kake buƙatan ka koya.

Wannan tambayan za ta fi dacewa a ce wane irin wasa ka fi so? Tunda ni namiji ne kuma tambayar ne ake yi wa tambayar, to za ta fi dacewa a ce wane irin wasa ka fi so? To a takaice dai ni mutum ne mai sha'awan wasan basketball. Wato na yi wasan basketball matuƙa sosai har aka kai matakin da na samu matsala a hannuna. Hannuna na hagu. To hannuna na hagu bana iya abubuwa sosai da shi. To sanadiyan haka ya sa na daina yin wasan basketball. To sai na dawo wasan ƙwallon ƙafa. To a babin wasan ƙwallon ƙafa shi kam ina matuƙar, wato dagewa na yi ƙwallon ƙafa yadda raina yake so. Har sena ji nagaji sosai. Sai dai ba ko yaushe nake samu na buga ƙwallon ƙafa ba. Ina buga ƙwallon ƙafa ne iyaƙacin ranan Asabar da kuma ranan Lahadi da yamma. Nakan samu aƙalla ba a ƙasaru ba awa ɗaya da rabi. Ina buga ƙwallo ba tare da an huta ba.

Ni mutum ne mai son abubuwan gargajiya. Don haka ɓangaren abinci, abincin gargajiya ya fi burge ni. Wato musamman gargajiya wadda ya shafi gargajiya ta al'adan Hausa. Akwai kalolin abinci wanda ake yin su wanda ba kowa ya iya girka su ba. Misalin irin su kamar ace dambu da kuma fura da nono da kuma abun da ya shafi koɗo, ko koɗon zogale, ko koɗon rama, ko wata koɗo de ta ganye wadda za'a haɗa ta a gargajiyance to na fi son irin waɗannan nau'o'in abincin.

Abincin da yake sa a ji daɗi suna nan kala kala. Akwai ɓangaren abinci wato na kayan marmari, akwai ɓangaren abinci wanda ya shafi nama, akwai kuma ɓangaren abinci wanda ya shafi wato abun da za a dafa a ci. Sannan kuma akwai ɓangaren abinci wanda ya shafi kayan soye soye. To, kowanne bari na maka bayani dalla dalla. Abincin da ya shafi ɓangaren kayan marmari, ni mutum ne mai son ayaba da gwanda. Wannan abu guda biyu suna ba ni sha'awa kuma ina yawan cin su. Sannan idan aka koma ɓangaren wato nama, na fi sha'awan naman kaza da kuma naman rago. Kuma na fi sha'awan ace an soya maimakon ace an dafa. To, sai kuma ɓangaren abinci wanda ake dafawa wato abun da ya kama irin su tuwo da su shinkafa da su kuskus da dai sauransu. To shi kuma a wannan ɓangaren na fi sha'awan shinkafa da miya amma dai ya kasance akwai ganye ko irin ganyen lattas ko ganyen kabeji wanda zai sa mini appetite sosai. Sai kuma a ɓangaren kayan soye soye wato abun da ya shafi abun da za a soya shi, shi kuma na fi sha'awan waina, wainar, wainar shinkafa kamar ace masa ke nan. To na fi sha'awan wannan a same ta da miya.